Kana iya hawan keke? Eh, ina iya hawan keke. Amma kekuna kala kala ne. Akwai keke mai ƙafa biyu, na mu, akwai keke na guragu, akwai keken ɗinki, akwai kekuna da yawa kala-kala daban-daban. Wane kalan ke nan? Keken guragu dai, in ba larura ba, babu mai fatan ya hau shi, domin shi, ban taɓa hawan shi ba. Keke mai ƙafa biyu kau, kusan kullum rana ta duniya ina hawan shi. Musamman ma idan aike ya taso man, ko kuma wani tafiya na nesa, ba na kusa ba, da dai sauran wasu abubuwan da dama. Haka zalika shima keken ɗinki, ina hawan shi a da, a lokacin da ina da shi, ina koyan ɗinki, ina hawa a kai a kai, in samu in taka, in ɗinke kayana.

Yaya kake jure wa zafi? Shi zafi abu ne wanda sai yanayi zuwa yanayi yake zuwan mana. Akwai yanayin sanyi, akwai yanayin zafi. Yanda muke jure wa zafi, kamar idan yanayin nashi ya zo, mun ji zufa ta fara, za mu je muyi wanka. Kuma idan muna da fanka a inda muke, za mu kunna. Idan kuma babu, za mu nemi mafeci domin mu fifita jikinmu kada zafin nan ya yi mana illa. Haka zalika idan da daddare ne lokacin bacci ana zafi, za mu fito da shimfidar mu a waje kuma za mu cire rigar mu saboda guje wa zafi kada ya yi mana yawa ya saka mana wata cuta. Haka zalika wasu mu da yawa masu hali suna saka AC a gidajen su domin guje wa wannan zafi. Shi zafi talakawa marasa hali su ne suke guje mashi, suke jure mashi. Amma idan mutum na da abin hannu zai iya sayan fanka ko AC, haka sai yasa domin ya yi maganin zafi. Muna jure wa zafi ne saboda shi yanayi ne. Kuma idan babu yadda za mayi ba mu da halin da za mu iya magance shi.

Kana rufe baki lokacin hamma? Eh, tabbas ina rufe baki lokacin hamma. Saboda addini ya koyar da mu cewa idan bakinka na buɗe ka yi hamma, ya zama wajibi a kan ka, ka sa hannu ka rufe bakin saboda shaidan zai yi ma fitsari a wannan baki. Kuma idan ka yi hamma ba ka rufe baki ba shaidan zai ma fitsari. Idan ka gama rufe bakin, idan ka gama hamma ka rufe bakin, fitsarin da shaidan ɗin ya yi ma za ka haɗiye shi. Daga nan za ka riƙa samun, di, abun nan fitsarin shaidan zai fara taruwa a cikin cikinka. Duk abin da ka ci za ka ji kamar ba ka ci ba. Amma idan ka yi hamma ka rufe baki, wannan fitsari bai isa ya shiga bakinka ba.

Kana iya gabatar da rahoto? Eh, ina iya gabatar da rahoto. Shi rahoto abune wanda ya zama kamar za ka zama kamar ɗan jarida. Zaka samu labaran da can wajen ba, a san shi ba, can ma ba, a san da shi ba. Sai ka ɗakko, kaje ka bayadda shi. Kaga ya zama rahoto kenan. Kamar misali, nan ƙasar tamu an aikata wani abu babba ya yankin mu wanda wancan yankin basu san da shiba. To idan na tabbatadda wannan abu yana da mahimmanci kuma yana da amfanin gaske, ga al'umma wanda mutane zasu ƙaru da shi kuma za, a cigaba, to wannan zan ɗauke shi a matsayin rahoto inje in gabatar da shi ga mutanen da ba su sani ba. Kuma kamar shi rahoto ba kowa ne ke iya gabatar da shi ba. Saboda wani baya iya magana cikin jama'a, wani kuma kunya, wani kuma baya iya haɗa ido da mutane. To idan ya zamanto kana ɗaya daga cikin wa, annan waɗanda basa iya haɗa ido da mutane ko basa iya magana cikin mutane, to gabatar da rahoto ba zai yiwu gare ka ba. Amma idan ka kasance baka jin kunyar kowa, baka tsoron kowa, kana sakin jiki a ko'ina cikin jama'a, to zaka iya gabatar da rahoto ta ko'ina kuma a cikin kowane irin mutane. Shi rahoto abune mai muhimmanci wanda ake so a koda yaushe a rinka sanarwa. Saboda wata barnar zata iya faruwa a yankin ku can yankin basa sani ba. Idan ka kai musu rahoto za su ƙaru domin su san matakin da za su ɗaukar ma wannan matsala.

Wacce biki kakefi so? Eh, bukukuwa abubuwa ne daban-daban. Akwai biki na suna, wanda idan matar ɗan'uwanka ta haihu, za'a zo bayan sati guda da wanan haihuwa, ai suna za'a yi biki. Akwai kuma biki na ɗaurin aure, wanda za a, za a, za'a haɗa ka da wata, a ɗaura maku aure, ku zaman to ɗaya wanda zaka kai sadaki kenan. Akwai kuma biki wanda da sallah, misali sallar azumi, bayan an dawo sallar Idi za'a haɗu ayi wannan biki. Bukukuwa dai da yawa, amma mu mun fi son biki wanda za'a haɗa ka da wata a ɗaura maku aure. Wannan shine ake ce wa biki a Hausance. Shine babban biki. Za muyi murna, muyi shagali, musanyar da za muyi raye-raye. Shi kuma bikin sallah shi ma muna son shi sosai. Saboda shine a ranar da akayi sallah, za'a je zumunci sosai gidan yan'uwa da abokai. Za'a bar iya barin garima a je gidan gidajen nesa na yan'uwa domin a yi ziyara, a yi zumunci, a yi wasa, a yi dariya, a yi raha. Wanda ya kwana biyu bai ganka ba ma a ranar wannan bikin sallah zai ganka. Haka za likashi kuma bikin suna shi ma. Matarka ta haihu za'a gayyato mutane, za'a ci, a sha, a raɗa ma ɗan'ɗanka suna. Shi ma wannan biki ne, wanda ake suna. Amma mu wanda muka fi so sosai sosai, wanda ake haɗa dani da wance a ɗaura mana aure. Mun fi son wannan biki, wanda za'a haɗu a sha fa fatiha aɗaura mana aure.

Me kake shirin yi a karshen mako? Eh, makonnan daban-daban ne. Akwai makonni waɗanda muka ɗauka masu muhimmanci, akwai kuma waɗanda kawai hakanansu ke zuwa su wuce ba tare da mun ɗauka musu wani shiri ba. Makon da muka fi ɗauka da muhimmanci shine makon, sati kenan, makon kamar makon da za a biya albashi kenan. Shi makon da za a biya albashi, ka ga cikin wannan makon ka san kana cikin alheri za ka samu kuɗi to duk wata bukata taka ko wata hidima za ka yi, plan za ka yi target ɗinta domin ka samu cikin wannan makon ka gabatar da wannan hidima. Shi mako ana, ana yi mai tanadi ne tun kafin a shiga ranar farko a makon. Kamar misali, mako kwana biyar ne, kwana bakwai ne mako to daga ranar Litinin waccen kafin ta wannan makon za ka fara shiri ga wancan makon na gaba. Domin ka san cewa za a samu kuɗi, za a biya ka albashi ko kuma wani bashi da aka ɗauka a wannan karshen mako za a biya ka, to za ka yi wani tanadi wanda ka san za ka faranta wa iyalanka. Za ka taimaka wa ƴan'uwanka da abokanka da mutanen unguwa da mutane marasa ƙarfi ya ka talakawa kenan idan aka yi maka wannan albashi a wannan makon kenan. Shirin, babban shirin da za ka yi a wannan mako shine idan kana da talakawa za ka siya masu abubuwa kamar kayan masarufi waɗanda za ka taimake su dashi ko kuma gida ka sayo abinci ko kuma yaran ka ga ka kai masu ɗinki a wannan karshen mako idan ka amshi albashin ka.

Kana zuwa gidan fim? Eh, shekarun baya da suka wuce na jajje gidan fim. Na ɗauku matsayin shekaru ina zuwa. Kamar kallon fim na rak silin haka lokacin yarinta, baka da kuɗin da zaka siya waya, sai ka samu ka tanadi kuɗi kamar naira ashirin wanda zaka biya ka shiga gidan kallon fim ɗinnan. Mun shassha zuwa sosai a lokacin baya kamar kallon kwallo haka. Idan ma duk ranar damukaga ana rubuta ta, za mu tanaji kuɗi wanda za mu biya mai gidan kallo domin a bar mu mu shiga mu kalli wannan fim. Amma yanzu daga baya da Allah ya kawo mana cigaba kuma girma ya same mu mun samu arzikin siyan waya, to shine ya kome yazo mana a sauƙaƙe. Idan bidiyo ne za mu je mu ba da kuɗi a turo mana ko kuma za mu sa data mai downodin. Haka idan rak silin ne shi ma za mu sa data mai downlodin. Kwallo kuwa za mu iya kallonta live. Za mu sa data za mu sayi, za mu sa kati mu sayi data mu shiga application ɗin kallon kwallo. Daidai lokacin da aka fara yinta, za mu kunna ta live mu kalle ta cikin kwanciyar hankali ba tare da mun je gidan kallo ba. Mun biya kwallo kuɗin, kuɗin ke shiga gidan kallo kuma shi mahimmancin haka shine can gidan kallo akwai mutane da yawa, ga rigingimu, ga hayaniya, ga tsami wasu. Haka za ka je a dame ka hankalin ka ya ƙi kwanciya har maku ne mi ku ɓata da wani. Amma yanzu da yake wayan ka ne za ka iya sa data ka kalla abun ka kai kaɗai ba tare da kowa ya je ya gani ba. A da mun je gidan kallo amma yanzu ba ma zuwa gidan fim.

Yaushe kake cajin wayarka? Eh, cajin wayana ya danganta ga lokacin da naga cajin yayi kasa. Misali, zan cika wayana da daddare sanda zan tashi da safe zanga ya cika. Zan dauke shi in ci gaba da using da shi. Idan rana ta fito kimanin karfe takwas, idan naga cajin ya ja baya kaman fasan ashirin ya sauka cikin ɗarin nan, idan da nefa zan iya maida wa. Idan kuma babu nefa, zan ci gaba da yuzin da wayata zuwa karfe ɗaya haka. Idan an kawo nefa, idan ya ja baya again zan maida. Idan kuma ba a dawo da wutan ba, zan ci gaba da using da wayan har sai naga cajin yayi kasa sosai kamar yaje fasan ashirin. To shine ko ina amfani da wayan ko bana amfani da shi, zan samu in sa shi caji. Idan kuma kamar dare yayi ina son in yi amfani da wayan, babu caji kuma babu nepa, zan tattara wannan cajin in samu ya gama mun amfanin da zan yi da shi kafin a kawo nepa. Idan kuma babu nefan ba a kawo ba, zan je in nemi mai caji in bashi domin ya caja mun wayar nan kafin safiya. Saboda da daddare shine dai dai lokacin da ake bada cajin waya. Domin da daddare babu abin da zakayi da waya sai dai barci. A lokacin ne dai dai lokacin bada cajin waya. Amma da ranan ma idan kaga cajin ka yayi kasa kuma ga nepa, zaka iya saka caji. Da rana zaka iya saka caji, da yamma zaka iya saka caji, da daddare. A takaice dai babu lokacin da ba mu iya sa cajin wayar mu har sai mun ga babu abin da zamu sa cajin kamar nepa, ka na ba zamu sa ba.

Kana rike lema lokacin ruwa? Eh, ya danganta da yanayin kai waye. Idan kana aiki wanda ya kama dole sai ka yi shi a cikin ruwan babu yadda za ka rike lema. Idan kuma bai kama ba za ka iya rike ta.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Shi kyauta abu ne wanda ya dace idan zaka bayar da shi ka samu babbar kyauta ka bayar. Saboda kuma idan kuma wani abu ne na ci haka ko wanda irin wanda yake lalacewa kamar in zaka ba da kyautar lemu ana so ka ba da mai kyau. Haka kuma kyautar mene ne ana so ka ba da mai kyau. Idan kuma kamar kuɗi ne ana so ka ba da kyautar kuɗi masu yawa ta yanda Allah zai ba ka ladan da yawa. Misali, shi kyauta babban abin da yake ƙara tabbatarwa cewa ka yi kyauta shine ba wai ka ba wancan da wancan ba. Ka samu mutum ɗaya ka bayar ya wadatar amma ka ba shi da yawa. Ita ce kyauta babba. Kuma abin da muka fi son bayarwa ga kyauta shine kamar kuɗi, kamar kuɗi haka ko wani abun hawa ko waya da dai sauransu. Abin da aka fi amfani da shi a ƙasar Hausa shi aka fi so a bayar wa wajen kyauta. Idan kuma Allah bai hore ma wa'annan ba kuma kana so ka bayar da kyauta sai ka samu abin da yake daidai ƙarfin ka, ka yi kyauta da shi da zuciya ɗaya. Saboda shi wanda ka yi kyautar don shi ya gani kuma ya san don shi ka yi gaba zai nunnunka maka da sakamako mai kyau. Mu wa'anda bamu da hali abin da muka fi son mu bayar kyauta shi ne kamar dabino, kamar ƙuli da dai sauran abubuwa haka waɗanda ba manya ba. Saboda muma muna fatan Allah ya hore mana manyan abubuwan da zamu rika sadaka da shi.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? Eh, hotunan wayana akwai wajaje mabanbanta masu tarin yawa waɗanda nake ajiye su saboda sukan su hotunan kala-kala ne. Akwai waɗanda ba ka so a gan su akwai kuma waɗanda kana so a gan su. Wasu kana so kowa ya gani idan ya amshi wayarka wasu kuma sirri suke bukata a aje su. To waɗanda za ka iya kalla kullum kuma ba matsala bane idan wani ya gani, su ne za ka, za na aje a cikin galari. Shi galari abu ne wanda da mutum ya amshi wayarka ya shiga duk wani hoto a nan dake cikin shi zai gan shi. Akwai kuma galari loka. Shi galari locker shine wanda ake ɓoye hoto a ciki, wanda ake sa kalmomin sirri, lambobin sirri kafin a buɗe wannan abu nan. To galari locker ɗin shine wanda ake sa kalmomin sirri waɗanda idan ka ɓoye hoto a ciki ba kowa bane ba zai iya ganin wannan hoto. Shi ma wannan galari locker muna ajeye hotuna a ciki. Akwai kuma wani App lock. Shi ma wannan uplock ɗin muna ɗauka hotunanmu waɗanda na sirri musa a can ciki, waɗanda ba kowa muke buƙatar ya iya ganin su ba saboda su hotuna wasu sirri ne a gare ka. Idan wani ya gani zai zamanto kamar ba ka ji daɗi ba. Ko dai wani abu kamar hotunan budurwarka ko hotunan wata surukanka ko hotunan wani wanda ba dai ka so a san kana da su. To irin waɗannan hotunan su ne ake ɓoyewa a cikin galari loka da kuma uplock su ne ake ɓoyewa. Hotunan kuma da kai kake ɗauka yau da kullum waɗanda dan kowa ya gani ba matsala bane su ne ake ajewa a cikin galari. Amma mu mun fi ajye su cikin galari saboda bamu da wata alaƙa da wani ko wani can wanda in an ga hoton shi a wayarmu zai iya zama damuwa ko matsala a gare mu. Hotunanmu suna cikin galari a ko da yaushe a nan muke aje su. Idan ma ta kama mu ɓoye su, to muna ɓoye su a cikin galari locker.

Kana jin tsoron kwari? Eh, akwai ƙwari kala kala waɗanda muke jin tsoron su. Akwai kuma kwari waɗanda ba ma jin tsoron su. Kwari da yawa ne kamar su ƙuda, kyankyaso, sauro, kuɗin cizo da dai sauransu. To, waɗanda ba ma jin tsoron su su ne kamar su ƙuda, kamar su 'ƴan matan Kaduna, kamar su kyankyaso. Waɗanda kuma muke jin tsoron su kamar kunama ko kiyashi mai cizo ko sauro shima cizo yake da dai sauran ƙwari waɗanda kamar su kuɗin cizo. Akwai ma ƙwaran da idan ya cije ka zai saka ma cuta ne. A kwana a tashi yau ya cije ka gobe ya cije ka zai saka ma wani ciwo a jininka ka zo ka yi ta fama da shi. Akwai kuma wani take yanke idan ya cije ka ba wani abu za ka ji ba kawai dai za ka ji ba daɗi ne a iya na lokacin da ya cije ka. Ita kuma kamar kunama ita in ta cije ka idan ba ayi sa'a ba har ruwa za a iya ƙara ma ko ka kwanta rashin lafiya. Shima kyankyaso, shi kyankyaso abu ne wanda ba cizo yake ba amma kuma ƙwaro ne wanda ba'a san shi cikin jama'a saboda yana zuwa ya shiga ƙazanta kuma sannan ya zo ya gogan ma kaya. Kuma kayan nan sallah ka ke da su. Ita kuma sallah ba ta yiyuwa da kaya marasa tsafta. Shi kyankyaso zai shiga masai ya je ya taɓo wani ƙazantai ko ya shiga kwata sannan ya zo ya hau jikinka. To ka ga wannan tabbas idan aka samu wannan matsalai za ka, za ka zamanto ibadar ka sai a hankali. Amma shima ƙuda akwai na masai akwai kuma wanda ba a masai yake ba. Shima ƙuda babu irin ƙazantar da bai shiga. Zai shiga bayi ya ɗauko cututtuka kuma ya zo ya fada ma cikin abincin da ka ke ci. Idan ka ci da wannan cutan nashi za ka iya samun wani rashin lafiya. To amma akwai wasu hanyoyi da ake bi ko da ƙuda ya faɗa ma cikin abincin da ka ke ci za ka iya tsamo shi ka dilmuyashi yashi ka ƙara tsamo shi sannan sai ka yarda in Allah ya yadda bai saka ma cuta ko daya ba. Akwai kuma wasu sauran wasu ƙwarin waɗanda su ke faɗawa a ido. Idan misali ka hau mashin kana tafiya, ƙwaro ƙarami wanda ba ka san da shi ba sai ya faɗa ma a ido ka zo ka yi ta fama ya fashe ma a hure a hure ya ƙi fita ya bar ma gashin shi cikin idonka. Ka yi ta fama idan ka yayi ta ruwa wani ma idon har ciwo sai ya yi. To kalar wa'yannan ƙwarin muna jin tsoron su kamar su ƙuda su ne bama tsoro. Amma su kyankyaso, su kiyashi masu cizo, su sauro, su kunama, su cinnaka duk ƙwari ne waɗanda muna jin tsoro kuma muna neman Allah ya kare mana tsari da su kada su zo inda muke da kuma kuɗin cizo. Shima kuɗin cizo yana cizon ka ne zai riƙa cizon ka ya ciji waninka ya zo ya haɗa ma jini gu guda ya zo ya sakan ma wani ciwon ko rashin lafiya. Duka muna neman Allah ya mana tsari da su.

Kana iya tsalle igiya? Eh, shi tsalle igiya abu ne wanda ya kasu kashi kashi. Akwai wasan da ake yi da igiya wanda mutane biyu za su riƙe maka kai kuma ka taho kai tsalle. Akwai kuma wanda a makaranta ne ɗorawa ake a jikin layilo ka yi tseru tseru ka tsalle. Amma ni, shi wannan bisan igiya ya danganta ga yanayin tsallen igiyar da za ka iya yi. Idan ta yi bisa sosai, tsalle ba zai yiwu a wajena ba. Saboda in ta tsallake ni sosai ta yi man nisa, duk tsallen da zan zamo zai zamo na yi ba za na iya tsallake ta ba. Amma idan aka sa ta daidai da daidai, ba ta yi ƙasa ba sosai ba kuma ba ta yi sama sosai ba, tabbas zan iya tsallen igiyan nan. Akwai kuma wasu waɗanda Allah ya masu baiwa suna da balance sosai a ƙafafunsu. Za su iya yi ma tsalle wanda ba ka taɓa tunani ba. Za suyi ma tsalle ne kusan mita kaza daga ƙasa zuwa sama. To irin waɗannan, ko mun nisan igiya ko mun tsawon igiya, za su iya yin tsalle. Indai nisan be wuce daga ƙafafunsu zuwa kansu ba igi na igiyan ke nan, za su iya tsallake shi. Amma ni, idan igiya ya wuce kamar ƙugu na kaɗan daga sama, zan iya tsallake shi. Amma idan ya wuce ya kai wuya wajen wuya na, to bani da balance ɗin da zan iya wannan tsalle in tsallake wannan igiya. Ba kowa bane yake iya yin tsallen igiya, se wanda Allah ya ba wannan balance a ƙafafunsa.

Kana tafiya kasuwanci? Eh, tabbas shi kasuwanci abu ne mai mahimmanci, mai kyau, mai amfani ga rayuwar ɗan adam. Musamman ma ace ka girma, ka san ciwon kanka, duk wani nauyi da wainiya kamar su dinki, sabulu da sauransu kai ka ke ma kanka. Dole zaka tafi kasuwanci. Ko da ace ba ka da takamaimai wajen da za ka je ka yi wannan kasuwancin. Kamar misali, wasu suna da wajen kasuwanci kamar shago. Duk ranar duniya ta sassafe da sun yi wanka wannan shagon za su tafi. Wasu suna da wajen kasuwanci kamar kasuwa da sun yi wanka ranar duniya, zaki su kimtsa, su tafi kasuwa. Wasu kuma wajen kasuwancinsu wajen faskare ne, da ranar duniya ta fito, suka ci abincin safe, za su shirya a tafi wannan kasuwanci. Wajajen kasuwanci daban daban waɗanda kowa burin shi da ya tashi zai tafi. Wani ma niƙa ne, injin niƙa ne wajen kasuwancin shi, da safe za a kawo mashi ya yi, ya samu abin da zai rufa ma kanshi asiri. Amma mu, kasuwancin mu yana da yawa. Idan yau muka samu kalar wannan, za mu yi. Gobe ma mu samu kalar waccan, za mu yi. Duk abin da aka ce kasuwanci ne kuma za a samu abin rufin asiri muna yin shi. Kuma muna fatan duk wani abu wanda zai shigo mana, ko wani aiki wanda za mu ƙaru da shi shima mun ɗauke shi kasuwanci. Kamar mu juya biyar goma shima kasuwanci ne. Saboda haka kullum muna tafiya wajen kasuwanci da zarar an ce gari ya waye, Allah ya tashe mu lafiya, za mu yi wanka, mu ci abinci, mu tafi wajen kasuwanci. Saboda duk ɗan adam baya zuwa ya zauna babu kasuwanci. Idan ka zauna babu kasuwanci tau, kana ji kana gani wani hidiman ko wani ɗawainiyan za ya zo ya haye maka ka rasa yanda za ka yi da shi. Sai ka je ka roƙi wannan, ka roƙi wannan, ka je ka neman taimakon wannan. Kuma duk wanda zakaga baya kasuwanci to maula ko roƙe roƙe shine sana'anshi. Amma kasuwanci abu ne mai kyau ga rayuwar ɗan adam. Mutum mai hankali kuma mai tunani kuma duk wanda ya san ya kamata kasuwanci abu ne mai kyau. Wasu ma har garinsu suke bari domin su tafi kasuwanci. Wasu su bar ƙasar su domin su tafi kasuwanci. Inda za ka gane kasuwanci babban abu ne. Wasu ma har yaƙi suke domin kasuwanci. Wani komin ruwa yana nan wajen kasuwancin shi, ruwa sai ya gama bugun shi ba zai bar wajen kasuwancin shi ba. Wani kuma rana za ta fito, tai ta bugun shi. Saboda dai ana so a samu abin da asiri zai rufu. Za a saka bakin salati, komin zafin rana, komin yinwa yana nan wajen kasuwancin nan nashi. Burin shi shine Allah ya ba shi abin da zai sama ma iyalun shi domin asiri ya rufu. Tabbas kasuwanci abu ne mai kyau. Kullum muna tafiya wajen kasuwanci in rana Allah ta fito kuma sanda rana za ta faɗi sai mu bar wajen kasuwanci mu dawo gida.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Shi aiki kala kala ne, kamar aikin da za a yi maka wanda misali aiki ne na haɗawa kamar da wani abu. Kamar za a haɗa ma gida da laka to shi wannan aikin haɗa gida da laka ta yanda za ka gane mahimmancin shi shine za ka hau sama, ka yi lilo ko ka ɗaura wani abun da dai sauransu abin da ya shafa ka. Idan ka ga bai zube ba ko bai faɗi ba to wannan aiki yayi inganci. Akwai kuma aiki wanda misali kamar gyara, shi gyara kamar na mashin. In amma gyaran mashin kana so ka tabbatar da ingancinsa za ka hau kamar za ka yi gudu sosai, ka yi tafiya mai nisa. Idan ka tabbatar ka je ka dawo bai ba ka wata matsala ba to wannan aikin ka wannan aiki ka tabbatar da ingancinsa. Kamar kuma su firij, ita ma aikin firij idan tana ba ka matsala ko in an sa kaya ba ta sanyi da wuri ko kuma tana fitar da iska to za a yi ma gyara sai ka zuba wannan kayan ka ba ta lokaci. Idan ya yi sanyi to ka tabbatar da ingancin shi. Idan kuma bai ba ingancin wannan gyara bai ba sai an sauya wani. Akwai ayyuka da dama waɗanda muna tabbatar da ingancinsu ta hanyar gwadawa kamar aikin, aikin, aikin gida. Shi ma aikin gida ko aikin bayi ko kuma dai aikin kayan hannu haka. Kamar shi aikin gona muna tabbatar da ingancin shine ta idan kayan gonan sun fito. Za a je a yi ma shuka, da dare ita shuka abu ne fitowar ta abu ne daga Allah. Amma idan aka yi ma shuka, idan aka taka tabbas in an yi ruwa zai fito. Amma in an yi shuka ba a taka ba ko da an yi ruwa ba zai fito ba. Kaga wannan aikin ba shi da inganci. Haka noma, idan amma noma aka yi ruwa ka ga wannan haki yana nan tsai tsai to wannan aiki bai inganci ba, ba ingantacce ba ne ba an cuce ka. Idan kuma aka yi ma shi aka yi ruwa ka ga babu wannan haki to wannan aiki ka tabbatar da ingantacce ne. Akwai ayyukan unguwa kamar su kaude kaudin itace, shara ko sharan titi da dai sauransu. Akwai aikin ginin rijiya. Shi ma wannan aikin rijiya kana tabbatar da ingancin shine ta hanyar zubar da ruwa a wannan rijiya. Idan aka haka ma rijiya ka aka aka taddo ruwa ka zo ka haɗa wannan sola ka hiddo kai ana fara ɗiba ruwa za ka ga ance ruwa ya kafe to wannan aiki ba shi da inganci ba a tabbatar da ingancin shi ba. Amma idan an haɗa ma ita ka an zo an ɗibi ruwa yau an jera watanni ana ɗiba ruwa bai taɓa ƙarewa ba, ba ta taɓa ba da wata matsala ba to wannan aiki ya zama ingantacce. Ayyuka da yawa ana inganta su ne ta hanyar ana tabbatar da ingancin su ne ta hanyar aiki da su. Wasu kuma ba a tabbatarwa ta aikenyar aiki da su sai dai ta ido. Akwai aikin da a ido ma da ka gani ka san wannan aiki ingantacce ne.

Kana wace rana ce mafi kyau a mako? Eh, gamunan Hausawa kuma Musulmai babbar ranar da tafi mana kyau a mako ita ce ranar Juma'a. Babbar rana da tafi mana kyau a mako ita ce ranar Juma'a saboda ita ce Hajji Masake. Ma'ana hajji na wanda Allah bai ba kuɗin zuwa Makka da Madina ganin kabarin Manzon Allah ba. Abin da ya sa wannan Juma'a ita ce rana wacce ta fi ko wacce rana kyawu da haske da komi da komi a wajen mu-mu Musulmai. Rana ce wadda tun daga safiyar ta har zuwa dare babu minti ɗaya wanda yake marar kyau. Za ka yi ta tasbihi, kana rokon Allah kuma kana tuba ga Allah ana yafe ma kurakuran ka. A ranar ne za ka yi wanka, ka ɗau haske ka sa fararen kaya ka tafi masallaci kana cikin farin ciki. Haka kuma a ranar a duk cikin mako ita kaɗai ce rana wacce za ka tafi masallaci a sa'a farko. Idan ka kyautata ibadar ka har zuwa liman ya zo ya sallame sallah za a ba ka lada tamkar wanda ya yi sadaka da raƙumi. Ka ga kuwa idan Allah bai ba ka wannan arziƙi na sayan raƙumi ka yi sadaka ba, ga hanya saukakaƙiya wadda duk cikin ranakun mako ba mu da rana kamar ta. Haka zalika kuma ranar Juma'a ita ce ranar da idan Allah ya taimake ka, ka kyautata wannan ibada aka ga masallan lafiya da kai, za a kankare maka dukkan wani zunubi naka da za ka yi a sati mai zuwa har da ma kwana uku a gaban sati. Ma'ana kwana goma ke nan a dai wannan ranar Juma'a. Kuma a cikin falalar wannan ranar Juma'a ita ce wacce idan akwai wani sa'i guda da Manzon Allah ya ce: "Ba'a, bawa ba ya yin roƙo a mai da roƙon." Ko mene ne ka roƙa ka wajen Ubangiji wannan roƙo amsash she ne Allah zai amsa wannan roƙo. Kamar misalin bayan sallar la'asar za ka yi addu'o'in ka Allah zai amsa. Kamar misalin idan liman ya zo kafin a tada sallah nan ma wani lokaci ne mai tsada za ka yi addu'o'in ka. Kuma ita ranar Juma'a abin da aka fi so a ranar shine tun daga safiyar ta har yamma ka yawaita yi ma Annabi Salati. Manzon Allah tsira ga amincin Allah su tabbata a gare shi wanda babu ya shi a duniya da lahira. Shi ne mace-- mai ceton mu daga nan duniya har zuwa lahira. A ranar Juma'a shine ake so tun daga wayewar gari kayita yi ma Annabi Salati, kata yi masa Salati. Kuma ana so ranar Juma'a ka tukaranta suratul kahfi. Ka yawaita ma Annabi Salati a wannan rana saboda mu Musulmai ita ce babbar rana a gare mu. Ranar Lahadi kuma shi ne babbar rana ga Kiristoci. Suna zuwa coci, su yi kiɗe kiɗan su, su yi ibadojin su can abin da ya shafe su. Amma mu Musulmai wannan ranar Juma'a ita ce babbar rana mafi kyau ga dukkan wani musulmi a fadin duniya dake wannan, wannan ibada.